Inda nake tofa miyau shine zan kalla gefe na, na kalla inda ba mutane sai in tofa ko kuma inda iska bata zuwa. Saboda wani lokacin zaka iya tofa miyau ta wani ɓangaren amma ya dawo jikinka saboda iska yana buguwa ne ta wannan ɓangaren da ka tofa miyau ɗin. To inde miyau zaici karo da iska, to lallai zai canza ɓangare saboda ba abu bane me nauyi ta wannan hanya ne nake tofa miyau domin na tsaftace jikina kuma na kiyaye kaina wurin tofa ma mutane.

A ganina yadda yankina zai kasance cikin shekaru goma, abun ne ba zai yi daɗi ba saboda yanki ne da ƴan ta'adda suka mamaye, yanzu matasanmu kuma basa karatun zamani saboda sun gane ma'aikata waɗanda suke karatun zamani suke aiki a ƙarƙashin gwamnati basa samun kuɗaɗe sosai. Abinci ma gagaransu yake yi, balle a kula da iyali, ɓangaren lafiya da wasu al'amura na yau da kullum. Kuma al'ummar da bata da ilimi ko bata neman ilimi gaskiya goban ta ba zai yi kyau ba.